Kana fi son zama a birni ko ƙauye? Na fi son zama a birni domin kuwa shi birni ya fi cike da damar maki na samun kuɗi da kuma wayewa da shaƙatawa. Wannan shi ya sa na ƙi son birni.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Abin da nake yi da yamma kafin na kwana shine nakan fita nayi ziyara sannan in yi wasanni.

Yaya wurin aikin ku yake? Wurin aikinmu wuri ne masana'anta, wato wuri ne wadda ake jere jere hada abubuwa kuma yana da tsari da kuma kyan gani.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota saboda na ƙware da tuƙin mota. Na koya kan shekaru da dama a baya.

Kanason dakinka yayi haske. Eh ina son ɗakina yayi haske. Nomin kuwa? Shi ɗaki ana son shi da haske a ko da yaushe.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Abin da nake fara yi da safiya lokacin da na farka shine, na kan wanke fuskana, in yi alwala sannan in yi sallah.

Me ka ke saya daga kasuwa? Abun da nake ka-saya daga kasuwa suna da yawa, amma abun da na fi saya sune kayan masarufi da kayan tufafi.

Me ka ke yi da ragowar abinci? Idan abinci ya rage ko aka samu ragowar abinci, na kan sa a firiza ko kuma wasu lokuta na kan kyautar da shi in ba wa mabuƙata na kusa da ni. Haka na ke yi wasu lokuta.

Kana shan magani kullum? Eh, ina shan magani kullum. Sanan maganin da yake sa bacci da wuri. Maganin nan kusan kullum saina sha shi.

Ina kake tofa miyau, ina tofa miyau a wurin zuba shara ko kuma a gefen kwalbati. Domin kuwa babu kyau a tofa miyau a kan hanya. Wannan shine.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, ina kare wayata daga ƙwayar cuta, musamman da yin amfani da wasu applications da wasu na'urori na tsaro. Hakan kuma yana da matukar muhimmanci.

Yaya kake ajiye takaddun aiki? Takaddun aiki takaddu ne masu muhimmanci saboda haka nakan basu tsaro da kulawa. Nakan ajiye takaddun aiki a cikin durowa mai tsaro ko kuma ajiye su a cikin wasu piles files.

Wane wasa kake son yi? Wasan da nake son yi, ko in ce wasan da yake matuƙar burge ni da bani sha'awa shine wasan ƙwallon ƙafa.

Wani kayan marmari kaka fiso? Kayan marmarin da na fi so suna da yawa sosai amma kuma wadda nafi so sosai shine abarba saboda yana da daɗi da kuma laushi da kuma sauƙin samunsa.

Menene abincin da kika fi so? Abincin da na fi so suna da yawa gaske. Domin ba zan iya ƙirga su a lokaci ɗaya ba. Amma kuma guda ɗaya wanda na fi so shine shinkafa da wake.

Kana da kicin tufafi? A'a, ba na da kicin tufafi. Domin kuwa mun ban samu damar yin hakan ba. Kuma kwata kwata ma baya burge ni shiyasa ba na yi.

Menene kake jin tsoro? Abin da nake jin tsoro shine yin asara ko kuma faɗuwa a wani aiki da nake son yi. Wannan shine abun da nake jin tsoro.